Yaya kake jurewa zafi. Eh ina jure wa zafi ne yayin da na samu fanka ko AC.

Me kake jira ranar biyan albashi? Me ka ke ji ranan biyan albashi ina jin daɗi ranar da aka ce an biya mu albashi domin zan yi lissafin lissafi, zan iya siye wasu abubuwa.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Ina bayar da ra'ayi a aiki, ra'ayin abin da ya dace domin ci gaba da samun biyan buƙata.

Kana bada barkwanci? Kana iya bada barkwanci? Eh, na iya bada barkwanci cikin mutane domin nishaɗi.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da Airtel. A sittin model.